Kowa da yana shi saboda a gane wanda yayi abu. Kowa yana da nashi irin sa hannun, ba iri ɗaya ake yi ba. Sai dai akwai stamp kuma wanda ake yi ne by ɗaya, wanda yake nuna cewa wannan daga wurin ne. Bayan ka yi signing akwai stamf wanda ake bugawa a kai, hatimi kenan. Shi ne kowa da yadda yake nasa. Kuma kowa akwai irin hatimin da yake iya bugawa a kai.